Yaya kake magana da abokan ciniki? A to abokan ciniki akan yi magana da su da, a girmamawa ba tare da ɗaga murya ba sannan kuma da ƙoƙarin fahimtar me suke so kuma me suke faɗa. Kuma tare da sake musu fiska da raha. Duka wannan yana daga cikin abun da nake amfani da shi wajen magana da abokan ciniki.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh ƙwarai kuwa ina yin ciniki a kasuwa. Na kan je kasuwa don saya ko don sayarwa, duk da dai wasu abubuwan ba abubuwan da nakan kai su kasuwa bane. Amma lallai nakan je kasuwa na sayi kayayyaki, lallai ina yi.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? To abincin da suke sa ni na ji daɗi suna da yawa. Akwai tuwo irin namu na gargajiya, wato tuwon masara ko tuwo shinkafa ko kuma tuwon gero. Bayan wannan kuma akwai burabusko. Duka wannan suna daga cikin abincin mu ne na gargajiya. Sannan da miyan kuka, wannan shi na fi so.

Wani abincin gargajiya kake fi so? Toh abincin gargajiya wanda na fi so gaskiya shine tuwo. In samu tuwo, miyan kuka, yauwa ko in samu gwate ko kuma in samu, a busasshen kuɓewa ko kuma in samu dambu. Duk wa innan abubuwa ne na gargajiya waɗanda gaskiya ina, ina son su sosai. Ina jin daɗinsu.

Kana zuwa gidan fim? Eh, da dai kan na je gidan fim. Da ina zuwa gidan fim gaskiya. Amma yanzu da yake ga girma ya kama kuma ga yanayin, a, rayuwar ta da ba irin ta yanzu ba. Yanzu babu ma gidan fim ɗin da zaka je ka zauna ka samu manyan mutane ne ake zaune, sai yara ƙanana to kuma ga waya. So wayar sai ta zama kawai in fim ɗin kake so maye ka sa a wayan ka ka kalla. Zo ka ga kusan zuwa gidan fim ya ragu sosai gaskiya.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh ƙwarai kuwa, ina raba ayyuka ga wasu lallai kam kuma da yake tabbas, ah, shi aikin wato dole ne ya zama za ka kasabta shi tunda aiki ne na jagoranci. Sannan ka zama jagora dolenka ka kasabta ayyuka da wasu waɗanda za ka rarraba musu aiki kowa ya yi na shi.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? To launi na jakata ta kuɗi, aah shine yellow wato ruwan ɗorawa. Ruwan ɗorawa shine launin jakata ta kuɗi wanda nake riƙe da ita kaman wallet kenan amma dayake ita ɗimma ba wai ako wani lokaci ake amfani da ita ba. Don canjin da za ka riƙe a hannu da shi kake sawa saura suna cikin waya.

Nawa ne yawan danginku a gida? To, a in a gida karan kai dan-dangi to muna da dangi sama da mutum ɗari. Mun fi ɗari dangi. Dangi gaskiya ina ganin ai za'a kai dubu ma in dai dangi ne. Sai dai kuma a gidana kawai akwai mutane wanda ba su kai ƙasa da goma sha biyu ba. So, aƙalla za'a samu kamar mutum goma sha biyu zuwa sha biyar a gidana. In kuma a dangi ne generally gaba ɗaya dangin to gaskiya an fi mutum dubu.

Wane irin fim kake son kallo? To shi fim da nake son kallo, na fi son naga fim ɗin da zai ƙara fahimtar da ni aikina. Wato ya zama fim ne wanda yake nuna, ah kaifin bincike, ya zama investigative fim. To na fi son irin waɗannan fim ɗin wajen nemo gaskiya, wajen binciken abubuwan da suka ɓuya duka. Waɗannan ah suna daga cikin fim da na fi so gaski.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? So abin da yake mafi muhimmanci a kasuwanci shine kiyaye jari sannan kuma da a tattala riba. Sannan har yanzu da tererayen abokanan kasuwanci. Wa'annan abubuwa guda uku sune suka fi muhimmanci. Farko ya zama ka kiyaye jarinka, na biyu ya zama mai ka tattala ribarka, na uku shine ka kyautata wato kyautata mu'amala, kyautata dangantaka tsakaninka da mutanen da kake kasuwanci dasu. Wa'annan sune gaɓoɓi akwai abubuwa guda uku wa'inda suke nagarta kasuwanci.